A'a, gaskiya ba na rera waƙa yayin wanka, saboda mu a musulunce bai kamata idan ka shiga banɗaki ba ka dinga yin surutu ko ya-ya, sai dai idan maganar ya zama dole ne za ka iya yi.

Ranar Juma'a ita ce ranar da ta fi kowace rana kyau, sannan ta fi kowace rana albarka, sannan ta fi kowace rana ni'ima da falala. Saboda mu a, a tsarinmu na addinin Musulunci, ranar Juma'a, kamar ƙaramar sallah yake a wurinmu ko kuma kamar hajji, kamar irin ranar hajji ce take a wurinmu, saboda mahimmancinta da kuma girman ta a tsarin Musulunci,

Lokacin da nake cin abincin dare gaskiya kamar irin karfe tara na dare, ko karfe goma, ko sha ɗaya, wani lokacin ma har zuwa sha biyu na dare haka, Gaskiya irin wannan lokutan nake, nake cin abinci saboda bana son cin abinci da wuri, sai ko idan lokacin da zan kwanta ne.

Eh ina sanya hula. Don yanzu haka ma kaga hula ce a kaina. Yanzu haka ma ina da hula a kaina. Saboda haka ni ina matuƙar son hula. Kuma ina sanya hula sosai. Kullun, kullun ina sanye da hula a kaina gaskiya. Kullun ta Allah ina sanya hula a kaina. Duk gun da zan je, duk yawon da zan yi gaskiya ina sanya hula. Ina yawo da hula a kaina.

Ina cin citta a abinci sosai saboda duk lokacin da na zo aka zo za a girka mun abinci a gidana. Gaskiya lokaci da yawa ana amfani da citta saboda citta tana ƙara lafiya, tana inganta lafiyar ɗan adam sannan kuma tana sa abinci yayi ƙamshi, tana sa abinci yayi ƙamshi sosai.

Gaskiya dai ni inda nake so na. Je naci hutuna ba zai fi Kano ba. Gaskiya a Kano nake so ace in aka min hutu na je can na zauna a na wani lokaci haka ko wasu wasu watanni. Domin Kano ina jin daɗin zama a Kano. A nan za ka yi kasuwancin ka, za ka yi ziyara, za ka gaisad da ƴan uwa da abokan arzike gaskiya.

Eh gaskiya ina fatan haka gaskiya. Ina fatan ma sai na samu ciyarwa kamar, kamar wani ya taimaka ma ya ba ka wani abu ko ya ma wani abu. Gaskiya ina fatan haka ina so saboda ita wannan tsarin rayuwar dole ita, dole wani sai ya yarda taimakon wani. Saboda ita rayuwa bata iya haka gaskiya. Wani abu zaka ga haka gaza abubuwa sun ƙarfin ka.

Eh gaskiya ina zuwa aiki lokacin, lokacin da ya dace gaskiya. Domin nan ne lokacin da nake fitowa ma, gaskiya ina fitowa irin da sassafe ɗin nan around six to seven dai haka. Very early in the morning, nake fitowa na taho makaranta. To yanzu ne ma dai dayake ina ɗan wasu abubuwa haka nake iya fitowa kusan bakwai da rabi haka, da arba'in zuwa takwas dai, na zo wurin aiki gaskiya, by eight. Tiyarda aka yi dai by eight, ina wurin aiki.

Eh, ina, ina tuna-- ina tuno manufar tallace-tallace gaskiya sosai ma kuwa. Saboda a lokaci da yawa sai ka tallata hajarka, tukuna za ka samu customers suzo su saya wannan kayan naka. Saboda haka gaskiya ta hanyar tallata abubuwa ana samun nasara kuma ana samun customers.

A'a gaskiya ni bana jin tsoron ƙwari. Kawai ma irin ƙwaron da nake jin tsoro ba zai fi irin kunama ko maciji ba haka. Kuma shi ma gaskiya ba ko da yaushe nake jin tsoronsa ba. Ba ko da yaushe ba ne. Lokaci zuwa lokaci ne nakan iya jin tsoronsu saboda suna iya cutar da rayuwar ɗan adam. Shine yasa wani lokacin nake jin.

Eh, ina amfani da, ina amfani da gidan sauro. Gidan sauro ake cewa, ma'ana Net ke nan. Shi ne mu muke ƙira da gidan sauro. Gaskiya muna amfani da shi, saboda nan yankin namu akwai sauro sosai. Muna da sauro, sau da kullun. Ina kwana a cikin gidan sauro ne, ma'ana kullum ina kwana a cikin Net.

Eh muna amfani da ruwan rijiya saboda ni yanzu a, a gida na, na samu na tona rijiya. Yacce duk lokacin da nake da buƙatar ruwa kawai ina, ina sa inji ne, ina tada inji, insa inji, inji yake jawo mun ruwan. Idan na sa inji zai jawo mun ruwa, mu, mu tara ruwan mu sassa wurin da muke so mu tara shi kawai. Haka muke yi.

Eh, wani lokacin ina amfani da shi, wani lokacin kuma kawai murya ta nake amfani da ita. Wani lokacin kamar misali idan nayi ko bidiyo ko wani voice haka nake so voice ɗin yayi kyau to nakan iya sa mataimakin murya ya gyara muryar domin murya tayi daɗi tafi to yadda yakamata.

Eh gaskiya ina amfani da itace domin dafa abinci. Muna amfani da itace domin mu hura wuta ko dai mu ji wuta. Idan yanzu kamar wannan lokaci na sanyi din, muna amfani da itace domin mu ji wuta, mu hura wuta domin ta mana maganin sanyi. Kuma muna amfani da itace ko wuta din domin mu dafa abinci. Gaskiya ina amfani da.

Ina goga haƙora na kaman sau biyu, a rana, da safe da kuma yamma, nake goge haƙwarana. Ko kuma sau uku ma haka a rana. Akwai asuwaki, mu akwai abin da muke kira da asuwaki. Kai amfani da itace, domin goge haƙwaranka, domin haƙwaran su yi kyau su yi haske,

A'a gaskiya ni bana son abinci mai yaji. Hasalima abinci mai yaji ni yana tada min hankali, yana ban matsala sosai. Kuma yana sa na ji zafi cikina. Gaskiya ni bana son abinci mai yaji. Gaskiya saboda yana bani matsaloli da yawa tare da ni a jikina. Saboda haka kwata-kwata ni bana son yaji, bana son abinci mai yaji.

Eh ana, ina rubuta kashe kuɗin aiki mana. Duk aikin da na yi ina zama na rubuta nayi lissafi na g naira nawa na kashe naga nawa na kashe a wannan aikn, don ko da zanyi aikin gini, lokacin dana fara aikin gini na gaskiya inabrubuta duk abunda na kashe na sayi siminti, na sayi kaza, duk abin da na saya ina rubuta wa gaskiya.

Eh ina inganta aikina ta hanyar bibiya, domin naga aikin nan ya inganta ya yi kyau ko bai yi kyau ba. Kaga a kamar dai na makaranta, ina eh idan misali nayi wa ɗalibai aiki na koyar da su abu to ina ƙara dawo na tambaye su ya wannan abun da na koyar, shin sun fahimta wannan abun? Idan kuma da matsala sai na ƙara musu bayani na ƙara fahimtar da su.

Eh, ina dubawa, gaskiya ina dubawa sagoda, ah, a lokaci da yawa, dole sai mutum yana dubawa, domin ya ga, yana bukata ya ƙara sa wani kuɗin a wurin? Ko kuma baya da bukata. Saboda ita, an ji bahauhe yake cewa zara bata barin dami. Duk lokacin da ka ajiye abu kake ɗauka kake ɗauka, to dole ya ƙare wannan abun.

Eh ina sanya tabarau amma ba ko da yaushe ba. Wani lokaci idan na yi wanka ina sanyawa ko kuma yayin da nake da matsala na ido. Lokacin da idona yake, yake ciwo ko yake da problem, so na kan iya sa gilas domin ya taimaka min wajen karewa haske da kuma hasken rana.

Eh, gaskiya ina son karanta litattafai gaskiya kamar littafin litattafen da suka shafi ɓangaren karatun da nake, ma'ana ɓangaren software development ko kuma ɓangaren machine learning. Gaskiya ina son karanta irin wannan litattafen. Sannan kuma ina son karanta irin kamar Alkur'ani da kuma sauran litattafan muna addini.

Gaskiya ni bana wani ƙidaya kaya gaskiya. Kaya idan na riga na siyo kaya na kawo gida kawai shi ke nan. Koma menene na gama na kammala gaskiya. Bana tsayawa na kara wani ƙidayawa naga ko guda nawa ne. Indai na lissafa tun kawurin da na saya kawai shi ke nan san. Nan kuma kayan sawa ta ma ni bana wani ƙidaya su, dama ma na son yawan kayan kayayyakin da nake sanyawa.

Eh ina yi a lokacin bacci saboda ina ɗan tsayawa nayi tintuna, na yi tunani a kan irin abubuwan da suka faru da kuma irin yadda na bi abubuwan nayi maganinsu ko na yi in matsala ce ta ya kai na shawo kanta da dai sauran abubuwa da suke gudana gaskiya.

Eh gaskiya da ina kunnawa amma yanzu saboda wasu applications din idan kai, ka ke amfani da su akwai ƙara da zai dinga damun ka haka wanda kai kuma maybe ba ka san wannan ƙaran. To gaskiya ne shine yasa yanzu gaskiya na daina amfani da amma da ina amfani da su domin su sanar da ni wani abu ko wani event ko wani abu nawa da nake da buƙata.

Gaskiya ni burina a aiki shine na kula da aikina. Shine babban burina kulawa da aikin, da yin aikin da gaskiya. Nayi aikina da gaskiya tsakanina da Allah. Wannan shine babban burina. Sannan kuma na tabbatar ɗalibin da nake koyarwa da wannan ilimin da nake basu suna fahimtar ilimin da nake koyar da su ɗin, suna koyan abin da ake bukata. To wannan shine fatana, shine burina.

Eh gaskiya ina iya bada barkwanci mostly ma a irin ina yayin da nake koyarwa a aji. Lokacin da ina aji da ɗalibaina ina yawan yin abun da zai sa su dariya. Na iban musu labari na barkwanci haka da za su yi dariya muɗan shiga na hiɗi sannan kuma sai mu dawo mu cigaba da karatun mu saboda su fa fahimtar abin da nake so na koyar da su.

Eh yadda nike koyan fasaha sabo, wani lokacin ina amfani da YouTube. Ina amfani da YouTube da kuma ChatGPT na koya sabon fasaha. Wani lokacin kuma ina samun wanda ya iya wannan fasahar. Idan ina da aboki ko malami ko wani wanda ya iya wannan aiki da wannan fasahar to ina zuwa in same shi ya koya min wannan abun da nake so na koya.

Ni wasan da na fi so gaskiya shine wasan tsere, wasan gudu. Yace mutum zai koyi yadda ake gudu, yadda ake tsere saboda wataran. Saboda wani lokacin, may be, wani a matsalan zai iya faruwa, da zai sa ka yi gudu. To shi ne, sa haka in mutum ya koyi train, ya iya training na gudu, to kaga gaskiya ya koya abu mai kyau.

Eto gaskiya, ni kam lokacin da na farka, abin da nake yi da safiya shine sallar asuba. Ina farkawa, zan tashi na yi ƙoƙari na yi alwala, na tafi masallaci domin na yi sallar asuba. Bayan na dawo kuma ina yin karatu. Zan zauna na yi karatun Alqur'ani zuwa wani lokaci sannan na tashi na yi wanka, na shirya, na tafi wurin aiki.

Ragowar abinci gaskiya ina baiwa almajirai. Eh akwai almajirai da muke baiwa. Ina da almajiri wanda standard yana nan kullum yana mun aiki a gida na saboda haka in anyi ragowar abinci shi ne ake bawa. Idan kuma ma bai nan idan anyi ragowar abinci ɗin shi ake baiwa ko kuma idan akwai masu buƙata kawai sai aba su.

Eh ina bada ra'ayi a aiki saboda idan an zo ana tattaunawa akan wani matsala, so ana neman shawararmu a tambaye mu shin yaya za muyi maganin wannan matsala ɗin, yaya za mu shawo kan wannan matsala ɗin. So gaskiya a lokaci da yawa ina tofa albarkacin bakina ina bada shawara ga yadda ya kamata ayi maganin wannan matsala ɗin.

Eh gaskiya ina je kohon bayanai sosai ma. Dan duk wani bayanai da nake su ina da kwafi ɗin su a yanar gizo-gizo. Ina ajiye wa kamar a cikin email ko nuri. Sannan kuma ina da kwafi ɗin su a aje a cikin fayil ko kuma a cikin enbulof. Ina nan suna nan a ajiye gaskiya. Dukkan su ina ɗauka ina ajiye.

A'a gaskiya akwai dangantaka mai kyau, akwai alaƙa mai ƙarfi tsakaninmu da maƙwabta saboda maƙwabtan mu duk wani harka na rayuwa muna yi tare ne gaskiya muna yi tare. Duk wani abu da ya taso na rayuwa muna taimaka wa juna sannan muna yi tare da su. Idan matsala ce muna taimaka musu, mu basu yi shawara da sauran abubuwan da ya kamata domin a wuce wannan problems, a maganin wannan matsala.

Ni lokacin da nake farkawa a kullum daga bacci gaskiya kaman karfe hudu ko hudu da rabi zuwa biyar da rabi haka wannan lokacin da ke farkawa AM kenan biyar da rabi AM ko hudu da rabi AM a wannan lokutan nake farkawa daga bacci. Idan na farka kuma ina tafiya masallaci ne, zanyi alwala na tai masallaci.

Kai gaskiya sosai ma. Ai ni yanzu na ma fi harka online akan wani na biya akan irin wannan normal transaction da ake na biyan kuɗi. Ko kasuwa na je na saya kaya, ina biya ne online ta banki. Ko kuɗin wuta zan tura na gidana, ina biya ne online. Duka abin da zanyi gaskiya mostly ina biyan kuɗi online.

Eh to, gaskiya ni kam gidan abincin da na fi so shine ABJ. ABJ ni shine gidan abincin da na fi so saboda nan ne idan na je ni, zan samu duk kala-kalan abincin da nake so. Abinci mai daɗi, abinci mai kyau wanda in ka zaka zama kana jin daɗin abincin nan.

Gaskiya ne ina son zama sosai saboda ban cika son tsayuwa ba. Don kaga yanzu haka ma gani a zaune nake. Ina cikin ofis ɗina, ina zaune ina ɗan hutawa zuwa wani lokacin saboda gaskiya ina son zama. Tsayuwa ba ta da daɗi. He ɗai in dole ya sa za ka tsaya sai in tsaya ɗin.

Eh kam, gaskiya app ɗin da na fi amfani da shi domin sakonni shine WhatsApp. WhatsApp shine na fi amfani da hi domin tura wa ƴan uwa da abokan arziki sakonni. Shine best, saboda duka wanda aboki na danke da lambar shi, suna cewa "ko in ba ni da lambar ka ma ƴan abokin kasuwa ne zance ka bani lamban ka na WhatsApp domin na tura ma saƙo ta WhatsApp."

A'a, gaskiya ina yin abu da yawa domin na kiyaye lafiya ta. Gaskiya kamar irin motsa jiki, yawan motsa jiki wa lokuta zuwa lokuta, sannan ziyartar likita yayin da na ji wata yar damuwa a tare da ni da kuma cin abinci mai kyau. Ina ƙoƙarin naga naci abinci kyakkyawa wanda zai ƙara min lafiya, zai inganta min lafiya kuma.

Ah hotunan wayata ina ajiye su ne a cikin kamar, ah gallery haka. Gallery na waya ma'ana wurin ajiye hoto ɗin. Sannan wasu ina ajiye su a email. Email address ina ajiyesu hotunan masu muhimmanci. Haka zalika sometime na kan ajiye wasu hotunan kamar a Facebook saboda gudun matsala ko da wataran za ka rasa. Da hakan za ka iya nemo su a Facebook ko Instagram haka.

Eh ina ci da cokali kuma woni lokacin ina ci da hannu. Yanzu idon misalin shinkafa ce ko taliya da maka sauran irin abubuwa maka mantan wannan, gaskiya ina ci da chokali ne. Amma idon abinci kaman tuwo ne, tuwo da miya haka, so gaskiya ina amfani da hannuna domin na ci abincin na su tuwo kenan.

Na fi son malamina Malam Abdullahi Baba, Abdullahi Muhammad Baba. Gaskiya ne shi na fi so saboda shi ne babban malamina. A wurinsa nake karatu da yawa. Sannan kuma sai Malam Musa Hassan. Marigayi Allah ya jikan sa, shi ma babban malamina ne. Gaskiya ina ƙaunar sa sosai.

Eh gaskiya na iya tsalle igiya, dan da abun kullum irin wannan abun wasa ne wurina. Irin wasan da na fi so kenan da muna tsallaka igiya muna tsalle muna tsallaka muna tsalle muna tsallaka. Akwai wasan da he mun yi gudu ma akwai wanda muke saka itace muyi kamar, ah, kamar irin net wurin raga na ƙwallo muka yi gudu muka tsalle. Ma matsallaka abun da gudu, matsallaka igiya.

Haba, na fi son zama mana. Ai zama yafi daɗi. Yanzu haka ma kaga ne a zaune a ofis ɗina, ina gudanar da aiki. Gaskiya ni na fi son zama saboda zama gaskiya yafi daɗi. Ya fi birge ni, ya fi sa ni naji nishaɗi, naji daɗi ko kuma dai na kwanta. Amma dai gaskiya zaman yafi, zama yafi. Na fi kuma zaman mata a kan kujera nake zaune yafi daɗi.

Haba, na fi son AC mana. Ah, haba. Me za'ayi da wata fanka. Ai AC ta fi, AC ta fi daɗi. Idan ka ga na buƙaci fanka, to hedai idan ba AC ɗin ba yadda za'a yi na sami AC. Saboda ko a gidana ma yanzu nayi wurin da zan sa AC a gidana, duk da dai ban sa ba har yanzu, amma dai in sha Allahu ina sa rai, zan sa AC nan gaba.

Gaskiya takardun aiki ina basu muhimmanci. Ina samun cikin drawer ko safe dina a gida, a nan nake ajiye takardun aiki ko kuma idan anan ne a nan makaranta ina da a kan cikin, ah, table dina akwai irin drawer ko locker haka a ciki. Saboda haka nan wurin nake ajiye takardu masu muhimmanci. Gaskiya ina sa su wuri mai kyau.

Eh, ina kwana a ɗaki mana. Ina kwana a ciki gaskiya sosai ma ina kwana a cikin ɗaki. Amma bana idon ba irin lokacin zafi ba ne bana kwana a waje. Amma yanzu gaskiya a ɗaki nake kwana saboda yanayi ne na sanyi. Yanzu lokacin sanyi ne a nan yankin da muke saboda haka gaskiya a ɗaki ake kwana yanzu.

Eh gaskiya ina yawan duba kalanda saboda ganin kwanan wata. Dalilin saboda aikina, aiki ne na malam makaranta. Saboda haka kullum suna rubuta kwanan wata. Saboda haka ko kuma idan na zo zan cika record of work ko zan cika weekly record nawa. To dole ina amfani da kalanda domin naga kwanan wata.

Eh, lokacin da nake wanke kayayyaki gaskiya kamar ƙarshen mako, ƙarshen sati kenan ko kuma na ce on week end, kaman lokacin week ending, ranar Saturday and Sunday. Awannan lokacin nafi wanki gaskiya saboda ranar, lokaci ne da bana da aiki, ba abin da nake kaga sai na wanke kayayyakina.